Mai tambaya ta gaba yake cewa nawa takalma kake da su? Kamar ace takalma guda nawa kenan kake dasu ina da takalma sun kai guda biyar.

Tambaya ta gaba ya ce kana amfani da matashin waya? Amsa, eh ina amfani da matashin wuya shine kamar pillow kenan da turanci.

Da ya ta gaba kana sa tunatarwar don ayyuka, shine kamar ma'ana alam shima ina sawa.

Tambaya ta gaba ita ce kana iya gabatar da rahoto? Amsa, eh, ina iya gabatar da rahoto. Kowane iri ne, musamman na ayyuka.

Tambaya ta gaba yace kana son cin abincin titi? Gaskiya bana so. Indai ba dole ba ko kuma yunwa ta ishe ni ba. Ma'ana ban yi girki ba.

Tambaya ta gaba yace yaushe kake yin wanka? Amsa shine ina yin wanka da safe da daddare. Wannan kenan inda safe zan fita aiki ko da daddare in na dawo.

Tambaya ta gaba ya ce, yaushe kake cajin wayarka? Amsa, duk san da cajin ta ya kare. Cajin ta yana yin ƙasa zan sa ta a caji.

Tambaya ta gaba yake cewa kana son zama a birni ko ƙauye? Amsa shine nafi san ƙauye, saboda baa takura.

Tambaya ta gaba ita ce wani irin jaka kake kai? Gaskiya ba na kan kowani irin jaka.

Tambaya ta gaba yace kana son buɗe ɗaki? Eh ina son buɗe taga a ɗaki saboda zafi.

Tambaya ta gaba ita ce, "Yaya ake magance matsaloli? To, kowace matsala da bukatarta da kuma ujlancinta, haka na ke ban su. Banso wanda yayi ujlan ci."

Tambaya ta gaba ya ce wane apps kakefi amfani dasu? Na fi amfani da WhatsApp gaskiya. Daga shi sai Facebook. In ka koma kunsai, su da screen ɗin.

Wane yanayin ɗaki kake so? Yauwa, yanayin ɗaki na, na fi son mai duhu, ɗan rufe shi kaɗan kaɗan. Sirri, ka san sirri akwai daɗi.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Amsa shine ina amfani da mota. Keke ko in tafi a ƙafa, saboda banida kuɗin jirgi. Ɗan ƙasa ne.

Kana bada shawara a aiki? Wannan ita ce tambayar da na samu ta gaba kuma amsa ta, "Eh, a matsayina na mutum mai jini a jika, nakan ba da shawara a aiki."

Magatakarda ya ce wane launin tawada kake amfani da shi? Amsa shine ina amfani da launin tawada baƙi tunda kaman kowa nima kore nake amfani da shi.

Tambaya ta gaba aka ce, "yaya kake jin hayaniya?" To, kamar kowane bil'adama, kowane kwaro ni ma ina jin hayaniya ne da kunne.

Kana fison shinkafa ko tuwo? A. Wanda ya fara samuwa gaskiya shi nafi so. Ba wani dogon kace nace. Kaga duka abinci ne. Ina jin yunwa, zan tsaya zaɓe ne. Wanda ya fara samuwa shi nafi so.

Wayarka tana daidaita haske. Eh wayata tana daidaita haske domin yafi sauƙin bayanai kafin katuttuna kaga dare kar haske yakashema ido.

Tambaya ta gaba aka ce, shin kana iya busa tsaki? Mai zai hana? In gwada ma ne ka gani? Wannan kaɗan daga irin tsakina kenan.

Tambaya ta gaba akace kana yin kiran bidiyo? Eh ina yin kiran bidiyo, dan budurwa ta mayar bidiyo kwal ce, kuma mun fi samun damar yin magana.

Tambaya ta gaba, cewa ya san gaba. Na wa ne sa'o'i kake kallon wayarka? Ko da yaushe ni kam wayata na hannuna. Wannan ya ban dama ma han nake yin salanciyo.

Tambaya ta gaba aka ce mai kake yi lokacin, lokacin da ka kamu da mura? To magana ta domin Allah ni ko magani ba na sha. Kawai zanci gaba da shan ruwan zafi har ta warke.

Tambaya ta gaba aka ce kana cin tafarnuwa? Amsa eh, ina cin tafarnuwa saboda a ba ce maganin sanyi kuma sanan nafi jin daɗin tama ni ayaji.

Tambaya ta gaba me kae siya daga kasuwa. Kai ni ko komai ma a kasuwa nake siya na ba ni da wani abu da nake iya yi a gida na. So komai ama a kasuwa nake siya.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Ko ina ka bi. Ina yin addu'a ne lokacin da ruwa yake zuwa, kuma in yi bacci in samu waje in buyan.

Wanne wasa kake son yi? Wannan shi ne tambayan mu ta jerin tambayoyi na gaba na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Shi nake bugawa ko da yaushe kuma shi nake kallo.